Kana zama a kan gwiwa? Eh, ina zama a kan gwiwa. Saboda zama a kan gwiwa idan mun yi sallah muna zama a kan gwiwa. Zama a kan gwiwa yana da daɗi sosai, hakan yasa muke son zama a kan gwiwa.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba. Idan nasha magani sai dai idan rashin lafiya yana damuna zanje wajen likita in faɗa masa. In na faɗa masa sai yaga abin da ya dace. Idan magani za'a bani aban magani. In kuma allura za a min, sai a min allura. Amma ni bana shan magani kullum.

Sau nawa kake share gida? Eh, ina share gida sau biyu ne a rana. Zan share da safe kafin na tafi wajen aiki. Sannan idan na dawo daga wajen aiki nan ma zan share gida. Saboda tsafta yana da kyau. Ko da a addininmu ne ana son mutum mai tsafta sosai. Kuma kai da kan ka ma idan ka share muhallin da kake amfani da shi, za ka ji ka fi sakewa. Sannan ko da ka yi baƙo, hankalinka yana kwance ba za ka ji wani kunya ba. Hakan ya sa tsafta yake da kyau. Dan dai muna share gida sau biyu a rana.

Wanne irin kiɗa kake son ji? Eh, kiɗan da nake son ji shine inji kiɗa na yabon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saboda idan ina jin wannan kiɗan yana ƙara min shauƙi.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda sa hula yana da matuƙar muhimmanci. Idan ka sa hula zai tare ma sanyi sannan ya fi kima ma a al'adarmu dai da muke rayuwa a cikin su. Mutum idan ya sa hula zai fi jin daɗin rayuwa.

Yaushe kake yin wanka? Lokacin da nake yin wanka shine idan na dawo daga wajen aiki zan yi wanka kafin na kwanta bacci. Sannan idan gari ya waye ma zan tafi wajen aiki zan yi wanka. Ma'ana ina wanka sau biyu ne.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya. Lallai ina rera waƙan sauyayya cikin zuciya lokacin da nake zaune ni kaɗai. Babu abun da nikeyi, ina rera waƙa.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri, kasancewan ina amfani da kwamfiyuta ne. Hakan yasa nake buga rubutu da sauri.

Kana shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi a lokaci na zafi saboda shan ruwa mai sanyi abu ne mai daɗi lokacin da ka ɗebo zafin rana. Hakan ya sa muke son shan ruwa mai sanyi. Amma lokacin sanyi ba ma shan ruwa mai sanyi kasancewar mura zai iya kama mu saboda yanayin da muke a unguwarmu. Idan ana sanyi, wajen yana da matuƙar sanyi sosai wadda idan ka sha ruwan sanyi zai sa mura ya kamu dakai hakan ya saba masu shan ruwan sanyi lokacin sanyi.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi domin kiyaye lafiya na, ina hanuwa ga duk abin da na san zai cutar da lafiya na, wanda ya shafi sanyi ko zafi ko wajen ciye-ciye wanda in an ci in naci zai jawo min wani abu to ina kiyaye cin shi gaskiya. Saboda lafiya shine komai kuma sai da lafiya ake yin komai.

Kana iya ba da barkwanci? Eh, ina iya ba da barkwanci sosai gaskiya. Saboda barkwanci abu ne mai kyau. Kuma wanda in kana yin shi mutane zasu najin daɗin zama dakai.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa wani lokacin, amma ba'a so mutum ya riƙa yin rera waƙa lokacin da yake wanka a cikin banɗaki saboda hakan ba abu ne mai kyau ba.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna saboda ɗaukar hoto abu ne mai kyau wadda wani lokaci bayan lokaci idan ka zo ka duba hotonka, za ka ji daɗi ko kuma tarihi na makaranta ko na wani abu makamancin haka. Yin hoto abu ne mai kyau kuma ina yin hotuna lalle.

Yaya kake sasanta rikici? Yadda nake sasanta rikici shine idan na zo na samu ana rikici, zan ji abun da ya haɗasu gabaki ɗayan su daga nan sai in basu haƙuri. Kuma hakan yana sa a samu masalaha sosai, hakan ya sa idan ana rikici. Na zo ne nake jin ɓangare biyu, wanda bai da gaskiya in bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya a ba shi haƙuri.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci saboda ni dan kasuwa ne. Hakan ya sa nake tafiya kasuwanci saboda in cigaba da al'amuran rayuwa na cikin sauƙi ba tare da wasu neman abubuwa a wajen mutane ba. Hakan ya sa nake kasuwanci domin cigaban rayuwa na.

Yaushe kake fara aiki kullum? Lokacin da nake fara aiki kullum shine daga karfe takwas, yayi sama haka. Lokacin da nake fara aiki kullum kamar yanzu ma wannan aikin nake yi, na fara shi tun yanzu kuma anjima ma zan ci gaba da yin shi.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu saboda ajiye wan yana da matukar muhimmanci. Ko ba komai za ka ajiye shi in evidence saboda wata rana za ka tashi neman shi ko za ka yi amfani da shi. Hakan ya sa mu ke ajiye bayanan mu a waje mai kyau.

Wane irin miya kake fi so? Irin miyan da na fi so shine na fi so miya in ga an sama ta kaji a sama, ma'ana jar miya saboda ta fi daɗi a wajenmu sosai. Hakan yasa nake son jar miya sosai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh, kalan kyauta inda nake son bayarwa gaskiya wadda idan na bayar nake jin daɗi kuma wadda zan yi wa ya ji daɗi shine kuɗi. Idan na yi kyauta da kuɗi gaskiya, na fi jin daɗi sosai ƙwarai da gaske. Saboda idan ka ba wa mutum kuɗi, zai je ya siya abunda yake son siya ne. Amma idan ka ba wa mutum wani abu, ka ba shi abun da yake ranka ne, ba abunda ransa yake so ba. Shiyasa na fi son yin kyauta da kuɗi saboda mutum ya je ya siya abun da yake so da kansa.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da nafi so shine tuwon gero da miyan kuka da tuwon dawa miyan kuka. Wannan abincin yana burge ni sosai kuma ina son cin shi anytime, saboda yana ƙara mana lafiya sosai sosai, hakan yasa muke son shi.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yadda na ce bayar da ra'ayi a aiki shine idan an shigo da wani abu, zan tsaya in yi nazari a kai, ya abun nan yake, wani ci gaba zai ba mu. Idan na gama nazari a kai, shine zan bayar da ra'ayina a kai. Bawai haka kawai za a zo da abu, in ce ko ya yi ƙaza, ba zan duba me ingancin shi ko kuma ci gabanshi ba.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon yare. Yaren da nake koyo shine yaren Fulatanci saboda muna zama a cikin Fulani. Sannan muna jin daɗin zama da su, hakani samu keson koyon yaren su na Fulatanci.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokacin da nake zuwa kasuwa shine da safe, saboda da safe Hausawa suka ce a kan kama fara. Wanda ni ɗan kasuwa ne, zuwa kasuwa na da safe nake zuwa kasuwa.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Yanayin dakin da nafi so shine inga babban falo da daki wannan nafi so gaskiya.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abun da nake yi da safiya lokacin da na farka, zan je banɗaki in kama ruwa. Sannan zan yi brush, sai in yi alwala, in je ni masallaci. Bayan na yi sallah sai in dawo.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Kasancewar murya na ni, na fi jin daɗin shi haka hakan yasa na ke jin daɗin amfani da murya na.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki abu ne mai kyau, wadda idan ka ga yadda muke gudanar da al'amuranmu, hakan zai saka ji daɗi. Muna aiki ne cikin raha da farin ciki. Hakan yasa muke ƙaunar junanmu ko da yaushe.

Sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙora da safe, ina goge haƙora da daddare. Sannan idan zan yi alwala ina goge haƙora na sau biyar. Hakan yasa lissafin ya ka ma sau bakwai nake goge haƙora na a kowane lokaci.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryana tana da ƙarfi, kasancewan Allah ya ba ni murya mai ƙarfi, hakan yasa muryana ta zama mai ƙarfi sosai. Muryana ba a hankali take ba.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Musamman aful, abarba, kankana. Idan aka haɗa su aka yi blending ɗinsu, idan na sha, ina jin daɗi. Mo specially idan an saka citta a ciki, ina jin daɗi sosai.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da na samu a aiki shine na yi gida, na yi mota, na je Makka. Wannan shine babban nasaran dana samu kuma duk ta sanadiyar aiki ne.

Yaushe kake kwana kullum? Lokacin da nake kwana kullum shine idan ƙarfe goma yayi, ya fara dare haka lokacin da ke kwana.

Yaya kake magance damuwa aiki? Yadda nake magance damuwa aiki shine zan tsaya in yi nazari ne in duba da abin da zai samu ci gaba sosai, sai in magance damuwan da yake damunma wajen aiki.

Nawa takalma kake da su? Eh, ina da takalma sunƙusan guda ashirin gaskiya, saboda takalmin da nake zuwa training da shi daban, wanda nake sawa a gida daban.

Wanne launi labulen ku suke? Launi nlabulen mu da suke muna da light green sannan muna da millet kofi.

Yaya dangantakarku da maƙotta ta ke? Dangantakarmu da maƙotanmu muna jin daɗi kuma muna dangantaka ne mai kyau cikin girmamawa tare da son juna da taimakekeniya tsakaninmu haka ya samu ki zaman lafiya da su.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Lallai ina amfani da WhatsApp ne don saƙonni kuma ina jin daɗin shi sosai matuƙa.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda rufe baki abu ne mai kyau a lokacin hamma, wanda kuma na son ka rufe baki a lokacin hamma saboda gudun kar shaiɗani, yama fitsari a baki. Amma kuma yanzu nan nayi hamma fa ban sa hannu ba.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai sosai ma, kasancewan ina aiki da ita wajen aiki kusan kullum za a ce. Haka ne ya sa nake iya aiki da kwamfuta.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake hutawa a wurin aiki shine bayan sallar azahar. Idan mun je mun yi sallar azahar mun dawo lokacin la'asar. A wannan lokacin nake samun hutawa.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Eh, yadda nake amfani da waya na gaskiya ba zan iya cewa ga kusan sau nawa nake amfani da ita ba. Wadda wayar ta zumomin kamar ƙawa ne a ko da yaushe ina tare da ita kuma ina amfani da ita.

Sau nawa kake share ƙura? Eh gaskiya ya danganta da yanayin yanda nake share ƙura da kuma wanzan da ake. Idan ana weza yana yawan sawa a share shi min ne sosai. Wajen yayi ƙura. Idan zan je in zauna a waje da ina share ƙura, in na ga ƙura zai ɓata min kaya.

Wane irin burodi kake fi so? Eh, burodin da na fi so shi ne biredi mai daɗi sosai wanda cikinshi ba mai laka-laka ba, mai soko-soko cikinshi kamar soso. Irin biredin da mayadi suke yi, shi na fi so.

Kana kunna kyandere a gida? A'a, ba na kunna kyandir a gida, saboda muna amfani da solar a gida, kan yasa ba ma amfani da kyandir a gida.

Ya ka ke taimakawa mutane? Yadda nake taimakawa mutane idan Allah ya ba ni dama ko ya ba ni ikon taimaka musu idan Allah ya horemun wani abun da nake da shi, in kan iya ɗauka in basu.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh ina zuwa wurare da wuri gaskiya saboda ina mugun mutunta lokaci. Hakan yasa nake son zuwa wajaje da wuri.

Nawa ne yawan danginku a gida? Gaskiya yawan danginmu a gida suna da yawa sosai, kasancewar zuriyar mu babban zuriya ne wadda ba zan iya kawo su a kayina ba wannan headi in na samu lokaci in je in rubuta su.

Kanayin ciniki a kasuwa, eh muna yin ciniki a kasuwa gaskiya sosai. Kasancewan kalan kayan da muke siyarwa mutane suna amfani da shi kusan yau da kullun hakan yasa muke ciniki. Alhamdulillah.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau. Ina sanya tabarau fari, ina sanya tabarau baƙi. Tabarau sashi yana da matuƙar amfani domin kare idonka daga hatsari na ƙura ko kuma wata cuta wadda ido baya ganinta ko cutar da take yawo a cikin iska.

Me kake shirinya a karshen mako? Abun da nake shirinyi a karshen mako shine zan shirya abuna sabon mako ne. Tun karshen makon nan nake fara shirya shi saboda abubuwan su zomin a yadda nake so.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine kostoma. Idan kostoma ya zo yana sayan kayan mu a kai a kai, hakan yana sa mu ga kayan mu mai inganci ne. Sannan za mu sake dage wa wajen ƙarfafa ayyukan mu. Domin muna ganin kayan mu mai inganci ne, hakan yana sa mu ji gwiwarmu ya sake ƙarfafa sosai.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh to bazan ce ba, ara eh ina son kallon faɗuwar rana amma ido da ido, an idona zai ciwo.

Wane lokaci na rana kake fi so? Lokutan da na fi so na ranaku sune Juma'a, Laraba, Litini, Asabar. Ina son wannan lokutan sosai na ranaku.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Gaskiya ni bana share ɗaki, na kasancewa iyali na ne take wannan aikace aikacen amma tana share ɗaki aƙalla ya kai sau biyu a rana.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh ina iya gabatar da rahoto saboda gabatar da rahoto a harkokin kunu da kullum abu ne mai kyau kuma in da problem za a yi saurin magance shi.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli, saboda ɗaura ƙulli abu ne mai kyau. Kuma abu idan an kulle shi za ka ga ya fi bada abun da ake so. Musamman kaya idan ka ɗauko shi a mota ko mashin, idan ka kulle shi zaka fi jin daɗin tafiya.

Wanne launi kake fi so? Eh, ina son launi na fari, ina son launi na kofi, sannan ina son launi na milit colour, sannan ina son launi na light green. Wannan kalolin sune nake so sosai.

Nawa ne za ka ke iya tafiya da ƙafa? Eh, idan zan tafi da ƙafa, in ya kama dole ina tafiya, mene ni san sosai wanda zai iya kai kilomita biyu amma ba kullum ba. Lokaci zuwa lokaci haka in tafiya ya kama ni dole ke nan nake magana.

Wanne irin fim kake son kallo? Irin fim ɗin da nake son kallo shine in ga fim na abun tausayi ko kuma na cakwakiya haka.

Kana iya busa tsaki? Gashi na busa. Ina iya busa tsaki sosai idan raina ya ɓace. Saboda busa tsaki duk wanda ka jira ma tsaki to rashin ne ya ɓace musamman idan ka mai abun da ba ya so ko kai amma abun da ba ka so dole mutum za ka jira ja tsaki. Ina busa tsaki.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine idan nazo naga yadda ma'aikata suke mana aiki, zanga wane kalan aiki suke aiki. Idan yanada inganci, ina tabbatarwa sosai ta hanyar yadda suke mana abubuwa daidai.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba. Lokaci zuwa, bayan lokaci ina kunna Bluetooth lalle amma ba kullum ba.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta na birus ta hanyar ofgreɗin.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi amma ba masu yawa ba, sai dai wadda nake tarawa duka-duka ba sa wuce dubu hamsin a hannu saboda harka na ne yau da kullum. Wani lokacin kana buƙatan kuɗi a hannu.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin murnar haifuwar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam, watan Maulidi, sha biyu ga wata. Na fi son wannan ranar gaskiya.

Kana son cin abinci a titi? A'a, ba na son cin abinci a titi saboda cin abinci a titi ba abu ne mai kyau ba. A addinance harma a al'adance namu, ba abu ne mai kyau ba kuma cin abinci a titi na da hatsari sosai.

Kana amfani da sauro net? A'a, bana amfani da sauro net. Na fi amfani da mosquito kasancewan idan na sa sauro net ina jin numfashina na yanayin sama-sama kan yi sa bana amfani da sauro net amma da na yi amfani da shi gaskiya.

Kujerun ka suna da daɗi. Eh, kujeruna suna da daɗin zama sosai sosai, hakan yasa na ke son kujeruna sosai.

Me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki, ina cin abinci, ina cin tuwo sannan ina cin biredi da shayi wani lokacin hadda indomi ma.

Rubutunka yana da kyau? Eh rubutuna yana da kyau domin rubutuna ni yana min kyau, ko babu komai ina son rubutuna. Hakan ya sa nake rubutu in ɗauke shi a wayana.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wurare masu hayaniya. Kasancewar ni ba mutum mai hayaniya ba ne, na fi son waje mai shiru inda zan samu natsuwa. Hakan yaba ƙara min basira da experience.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina jiran takalma a gida, saboda yawo a gida babu takalmi yafi dadi. Musamman a cikin ɗaki, hakan yasa bana yawo da takalmi a gida.

Wani wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shine nafi so in ga ina wasa da dariya, ni ya fi mun dadi akan wasan banza ko wani wasan ture-ture.

Menene burinku a aiki? Burin mu aiki shine mu cimma abin da mu ke so, musamman idan an kawo sabon kaya, taya za mu ɓatar da shi wa kostoman da bai san shi ba.

Yaushe kake cajin wayarka? Babu ranar da bana cajin wayana, saboda wutan mu ta riga ta lalace. In na samu dama a ko da yaushe ina iya cajin wayana.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda amfani da matashin wuya abu ne mai kyau idan ka tashi ko da a bacci ne za ka ji wuyan ka baya ci. Wa kai nisan nike amfani da matashin wuya.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Bokitin da muke da su a gida gaskiya ban san adadin su ba saboda gidanmu yana ɗan girma. Muna amfani da bokiti da ɗan yawa dai a cikin gidan haka.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri gaskiya musamman idan lokaci ya kuremin. Ko zan tafi masallaci wani lokacin hadda gudu ina ɗan haɗawa. Hakan yasa nake tafiya da sauri yabi jikina.

Nawa kuɗin wutar lantarkin a wata? Kuɗin wutar lantarkin mu a wata gaskiya ba zan ce ma ka shi ba, saboda muna amfani da mitan kati ne. In ya ƙare sawa kawai muke yi.

Nawa sa'o'i kake kallo wayarka? Eh, ba zan ce ga adadin sa'oin da nake kallon wayana ba saboda wayana ta kusa zamuwa. Ita ce abokiyar hira na ko da yaushe muna tare da ita, hakan ya sa ko da yaushe nake kallonta.

Kana sauraron rediyo? Ba na sauraron rediyo gaskiya, saboda idan jin labarai ne ina kallo ne a Facebook ko kuma TikTok. Hakan yasa ba na, sauraron rediyo. In kan ji na saurari rediyo, to hedai in na yi connection da waya na ina jin wani waƙa ko karatu waka.

Kana kallon taurari da dare? A'a, ban cika kallon taurari ba gaskiya saboda hirar da nake yi kafin taurari wani lokacin su fito ma ni na yi bacci.

Menene kake jin tsoro? Abun da nake jin tsoro shi ne dabbar da take farauta waddawan sandaita wa, sannan ina jin tsoron halin ɗan adam a zamanin yanzu.

Wani malami ka fi so? Malamin da na ke so a yanzu shine Shehu Ibrahim Aliyu Gajali Gombe radiallahu ta'ala anhu.

Wane irin mai kake amfani da shi? Mai in da nake amfani da shi shine man Vaseline akai kuma ina amfani da man gashi mai kyau.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake jin damuwa, ina zama ni in yi shiru, in ta tunani tunanin rayuwa. Wani lokacin in hau salati kawai.

Wane irin ice cream kake so? Ice Cream ɗin da na fi so shine strawberry ko vanilla ko fari. Hakade, hakan suna burge ni sosai.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da na fi so shine in sha ruwa, bayan ruwa kuma ina son shan kofi haka. Lallai ina son waɗannan kalolin sai kuma maltina.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa saboda cin tafarnuwa ah al'adanmu abu ne mai kyau kuma a na soma mutun ya rika ci saboda inganta alafiyan jikin shi.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yan da nake gaishe wa mutane idan na fito gari ya waye na samu mutane zan musu sallama, wanda na tsaya ma mu gaisa zan mun ina kwana.

Kana iya rera waƙa? Eh ina iya rera waƙa saboda ina son waƙa. Ya maula ya shehu tijjani nima kasan dani hanya mara cutuwa.